Yaya kake gina dangantakarka na kasuwanci? Ina gina dangantakana na kasuwanci ta hanyar ƙoƙarin ƙirƙirar hanyoyin da zan samar da kwastomomi kuma har ta yanda zan zauna lafiya da su. Saboda kasuwancin ya tafi yanda nake so. Domin kasuwanci ba zai taɓa samuwa ko kuma ya ɗaukaka ba in ba masu siyan kayan. To, ta haka nake yi kokari in gina dangantaka na kasuwanci tsakanina da mutane sannan kuma da kamfanonin da suke bani kayayyaki, kaya, kamfanonin da suke bani kayayyaki domin sayarwa.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh, ina amfani da mataimakin murya idan na fahimci tambayan daidai. Shi ne sauya murya ta wani kalar launi na daban wanda ba kowa ya san ka da shi ba. Tabbas ina amfani da.

Menene abincin da kake ci da safe? Abincin da nake ci da safe gaskiya suna da yawa. Wani lokacin duk abun da muka yi da daddare, jiya mukan kara ɗumama shi, mu ci shi da safe, sai mu haɗa da, mu haɗa da tea, mu haɗa shi da tea. To duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da nake ci da, da, da safe. Ko shinkafa ko tuwo ko taliya, duk dai abun da muka ci shi da daddaren jiya to mukan ɗumama shi da safe, mu kara ci sai mu haɗa shi da tea.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Eh, ina kuka lokacin yankan albasa. Musamman in ya kasance albasar tana da yaji sosai. Ko ba ma ni ke yankawa ba ko ni ke yankawa. Kusa da ni, nakan ji yajin ya addabe ni a idanuna har ya kai ga sai na yi hawaye.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? To gaskiya bana ce eh ba bana ce a'a ba. Saboda tambayar da aka mun "ina raba wuri, wurin da nake a yanar gizo?" Ban fahimci tambayar yanda ya kamata ba. Balanta inyi bayani akan, akan, akansa.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayana a duk lokacin da na fahimci wayana ya sauka kuma ina kusa da inda zan saka cajin. So ba ɓata lokaci nake floggin, nake sakawa a caji. So bani da wani lokaci takamamme da nake cewa shine lokacin sa cajina. In kuma ina gida ne, idan na tashi yin bacci kuma na ga wayan ta sauka, nakan saka ta sai in kwanta.

Menene abun da kake yi don nishaɗi? To, na kan yi kallo domin nishaɗi, na kan kuma na fita na je wani waje na cin abinci shima domin nishaɗi. Sa'annan kuma na kan zauna cikin yan uwa da abokan arziki na yi shira su domin samun nishaɗi. So, abubuwan samun nishaɗi na gaskiya suna da yawa amma a takaice waɗannan su ne mafi samar mun da nishaɗi.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, wani lokutan na kan so hakan amma bana mai da hankali a kan hakan saboda ban taɓa saka hakan a cikin raina ba. In ba wai ba kome nake yi ba. Ina zaune ne kuma lokacin faɗuwar rana ya yi shi ne nake mai da hankali in ga yadda rana ke faɗi daga gabas zuwa yamma.

Kana jure barkono mai yaji? Gaskiya ba na jure barkono mai yaji. Domin bama na, ba na cin shi. Ba lantana ma yazo ya da meni, ba lantana har in ci tunanin jure wa. To duk abin da aka yi shi da yaji, da zarar na yi cokali ɗaya to nakan ijjiye in ce ba zan iya ci ba. Saboda yanayin cikina baya ɗaukan abu mai yaji. Yanzu cikina zai lalace ya ruɗe. To gaskiya ba na jure abu mai yaji. Ba lantana ma har in ci barkono.

Yaya kake dawowa gidanku? Nakan dawowa gida, misali ina tafi wajen aiki nakan dawo ta-- nakan dawo a kan Kekenafep. Zan dawo-- zan hau keKenafep daga, daga junction ɗin office dinmu zuwa gada. Sa'nan daga gada kuma zuwa cikin unguwarmu. To haka nake jigila kusan kullum, ko kuma in ina unguwar mini family house dinmu daga can in hayo direct zuwa gida. Akwai abin hawa da ke kawowa.

Ka fi son hawan matattakala ko lift? Gaskiya in so samu ne na fi son hawa lift amma dake inda nake rayuwa matattakalan ya fi yawa da shi muka fi amfani. Duk inda za ka je za ka ga matattakala za ka yi amfani da shi. Inda za ka yi amfani da lift ɗin gaskiya ba wuri ba ne da za a ce shigan talaka ne. Wajen masu kuɗi ne a inda nake rayuwa.

Yaya kake wayar da ra'ayi a aiki? Yanda nake ba da ra'ayi a aiki idan aka bani damar yin haka, so nakan nima bada ra'ayina domin cigaban wajen aiki ɗaya. So a aiki wajen bayyana ra'ayi sai mutum yayi taka tsantsan. Kuma in waje ne da kake da shuwagabanni sai ka bari an baka izinin ba da ra'ayi kafin nan kayi tunanin yin haka.

Ka fi son zama a birni ko a ƙauye? Gaskiya na fi son zama a birni, saboda a nan ne za ka ga akwai abubuwan more rayuwa da dama wanda babu a ƙauye, makarantu, gine-gine, cigaban rayuwa da dai sauransu. Zama a birni yana da alfanu sosai sosai saboda su karen kansu 'yan ƙauyen su kan fito daga ƙauyen su shigo birni domin aikace aikace a cikin birnin.

Kana yin hasashe lokacin bacci? Sosai Nakan yi hasashe sosai sosai lokacin bacci. In yi tunani can in buga can in ƙara nazari can in ƙara yi ta can wajen in yi wani nazarin har bacci ya zo ya ɗauke ni. To duk ɗan adam yana da wannan ɗabi'an mafi yawanci kafin kai bacci sai ka zauna ka ta hasashe hasashe kaza da kaza kazane da kaza kazane to irin wannan abubuwan suna faruwa idan bawa ya zo zai kwanta yi bacci.

Sau nawa kake amfani da internet? Gaskiya kusan kullum cikin amfani nake da internet. Idan ba bana amfani da internet toh bani da data. Amma muddin ina da data kullum data na a buɗe yake. To lokutan da waya na bashi da data gaskiya kaɗan ne akan lokutan da waya take da data. So kullum cikin amfani da data nake. Musamman in naje wajen, naje wajen aiki, toh kullum cikin amfani da internet nake. Toh bani donin ƙayyadadden lokaci da zan ce shine lokacin nake amfani da internet.

Wani irin kayan ɗaki ka fi so? Na fi son kayan ɗaki kaya irin na zamani na ƙawa wanda za su haska ko'ina, ya zamtocewa duk wanda ya zo ya gani zai so, zai so abin da ya gani a wurin. Kaya de na alfarma? Kaya na alfarma sosai sosai ina matukar son su a ɗaki.

Yaya kake taimakawa mutane? Nakan taimakawa mutane ta hanyoyi da dama, imma da kuɗi ko kuma imma da ƙarfin jikina ko kuma da wani gudummuwa na rayuwa da zaka iya bawa mutum. Na shawara ne ko kuma na ɗaukan wani abu naka ne ka bawa mutum, so ya danganci ta yanda taimakon ya zo da kuma yanda kai ma zaka mai da shi.

Sau nawa kake yanka farce? Ina yanka farce duk bayan sati biyu-biyu. Ranar Alhamis Alhamis nake yanke farce na, domin yana ɗaya daga cikin sunna na ma'aiki Sallallahu Alaihi Wasallam, yanke farce ranar Alhamis.

Kana iya jefa dutse nesa? Eh, ina iya jefa dutse nesa idan na ware, na buɗe ƙafa, na wurga zai tafi iya inda zai iya kaiwa. Toh nakan iya jefa dutse nesa sosai. Zuri'a.

Ka fi son kayan zaki ko kayan gishiri? Gaskiya na fi son kayan gishiri. Harda kafin da zan ji gishiri a harshe na ehen, gaskiya ina so sosai sosai. Ina son kayan gishiri. Ina san kayan gishiri sosai sosai. Abinci, abincin da za a yi shi ta gishiri muna maraba da shi.

Kana kunna sanarwar app? Eh ina kunna sanarwar app amma ba kowanne ba. Ina kunna sanarwar app amma ba kowanne ba. Misali ina kunna na WhatsApp, ina kunna na, ah na email da dai sauransu. Abubuwan da danake amfani da su muhimmai muhimmai sune nake kunna sanarwarsu.

Yaya kake son dafa ƙwai? Gaskiya ni ba ƙasa bai na ci ƙasan dafaffen ƙwai ba. Na fi son soyayyen ƙwai. A soya shi, a saka mashi kayan miya, ya ji kayan miya, a saka mashi tafarnuwa ya kashe ƙarni da su albasa. In ba tafarnuwa a saka albasa domin ya kashe mashi ƙarni sosai. Fa gaskiya na fi son soyayyen ƙwai akan dafaffen ƙwai.

Ina kake tofa yawu? Tofa yawu ya danganci a inda na tsinci kaina. Idan ina cikin gidana ne, nakan shiga cikin toilet na tofa a cikin sitin in flush it. Idan kuma ina tafiya a kan hanya ne, nakan buɗe ƙasa in tofa dan yawun, rufe yawun da ƙasa. Idan kuma ina cikin, ina cikin ofis ne, nakan sami tissue in ba zan, ina abun da ba zan iya tashi ba, nakan sami tushi-tissue in zuba yawun a ciki in rufe. Sai in sa a dustbin. So haka dai.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Ta hanyoyi da yawa muke sadarwa ta hanyar tallace-tallace da kuma nuna wa kwastomomin mu manufarmu. To ta haka muke sadarwa. Mafi yawanci muna da abin da ake kira notice board. Mukan lillika abubuwa a gurin duk wanda ya shigo ya gani zai bama wani labari.

Kana amfani da mataimakin murya? Eh tabbas ina amfani da mataimakin murya ta hanyar sa ƙararrawa a gidana ko kuma eh idan na shiga Google ina so in yi magana a ba ni amsa ba sai na yi rubutu ba to zan yi magana ne sai a ba ni amsa ko kuma a WhatsApp in yi voice note, in yi dropping yanda ba sai na yi rubutu ba za a ba ni amsa. So duk ina amfani da waɗannan na'urori na, na matai-- wanda za su taimake ni wajen isar da saƙo. To su ne mataimakan murya kamar microphone shi ma ɗan zai iya zamantawa a matsayin eh mataimakin murya wanda ake ce masa da Hausa kamar Ansa'amo. To shi ma ana, shi ma mataimaki ne na murya saboda za ka yi magana a hankali amma zai isar da saƙon da ƙarfi ma wa inda suke nesa. Shi ma na'ura ne.

Kana yin addu'a kullum? Tabbas ina yin addu'a kullum. Nakan yi addu'an safe, yin addu'ar rana kuma yin addu'a da daddare. So addu'a kusan wani yanki ne na rayuwana saboda kome za ka yi sai, kome zan yi sai na yi addu'a, ko a cikin zuciya ko a bayyane.

Kana rufe baki lokacin hamma? Eh, ina rufe baki lokacin hamma. Domin ina daga cikin ɗabi'a mai kyau. Idan mutum ya yi hamma, ya sa hannunsa ya rufe bakin saboda yuwan wani abu zai iya shiga cikin bakin da sauransu. Kuma a musulunce, Manzon Allah ya ce duk wanda ya yi hamma ya sa hannu ya rufe bakin shi. In ba haka ba, sheɗan zai shiga masa cikin bakin. An tu sakariyya na gajiya. Lafiya lon.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo ta hanyoyi daban daban. Ajiya ta imel ko kuma ajiya ta Google Drive. Duka ba wanda ba na yi, da abin da ya samu.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Ina kare kaina daga sauro da iyalai na ta hanyar amfani da maganin sauro da kuma sa net na sauro. Mukan kwana a cikinsa domin taƙaita yawaitan sauro da kuma cizansa a jikinmu, domin kare lafiyarmu. Domin, sauro yana ɗaya daga cikin abun da yake damun Najeriya.

Menene burin ku a aiki? Burina a aiki ni a ƙashin kaina shine cimma nasara, ko kuma in ce cimma nasarori da dama, ci gaba da samun nasarar da zai kai ni wani wajen da ban yi zato ban yi tsammani ba a wurin aikin.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh ina biyan kuɗi ta waya. Ina biyan NEPA bill, nakan siya abu ta waya ta Temu app ko AliExpress ko kuma dai wasu kafofi na cinikayya. Gaskiya ina biyan kuɗi ta waya sosai sosai, abubuwa da dama.

Yaya kake magance koke-koke? Nakan magance koke-koke ta hanyoyi da dama amma na farko dai sai na fuskanci me ake koke a kai. Sannan na san taya zan yi imbullo ma koken. Misali in a wajen aiki ne, idan na ji koke-koke, idan ina da hurumi na ne da zan iya magancewa so zan sa baki in iya abin da zan iya yi domin in ga an magance wannan koke-koken. Idan kuma ba wajen aiki ba ne gida na ne, so zan yi addressing din abin zan fuskance al'amarin ta hanyar da duka za a majuna adalci. Haka na ke magance koke-koke, imma a gida imma a wajen aiki.

Kana da katin kasuwanci? Gaskiya ba ni da katin kasuwanci. Idan na fahimci ku kuna magana akan complimentary card, gaskiya ba ni da wannan katin kasuwancin. Saboda shahara na a kasuwancin bai kai na yi shi wannan katin kasuwancin ba. Gaskiya kenan.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗaki sau biyu amma kuma ya danganci yanayi da kuma datti. To idan kana da baki a gidanka dole za ka share ɗakin fin so ɗaya. Idan kuma yara na cikin gidan su maɗin suna wasa haka da sauransu za su yi datti da guri, dole za ka share shi fin so biyu. So da dai sauran dalilai da za su iya ka sa mutum ya share ɗaki fin so biyu amma dai mafi akasari dai so biyu nake share ɗaki.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh, ina iya ɗinka tufafi domin ɗinki sana'a na ne. Shi nake yi kuma ina iya ɗinka kayan mata ina kuma iya ɗinka kayan maza. Tabbas ina iya ɗinka tufafi sosai somin ɗinki shine taso tun ina da ƙananan shekaru na iya ɗinki. So har hazihin yanzu abun da nake yi kenan kuma ɗinki shine sana'a na na hannu.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, ina raba ayyuka ga wasu, musamman ma idan aka zo sana'an ɗinki, nakan yanka kaya, raba ma, raba ma yaran shagona su ɗiɗɗinka mun. Idan kuma a wajen aikina ne, inda nake aiki a asibiti, nan ma idan aiki ya zo da dole za mu raba, nakan rarraba in ce wane yai kaza, wanene yai kaza, wanene yai kaza, saboda mu cimma abin da muke nema a gurin aikin.